Kana yin motsa jiki kullum? Eh gaskiya nakan motsa jiki kullum saboda da safe wani lokacin nakan ɗan fita gudu ko kuma wata rana ina jina da ƙarfi sosai na tashi da ƙarfi da safe nakan shirya in tafi ƙwallo wato a nan mu ɗan yi guje guje sosai har in yi zufa. In Allah ma ya sa da rabo ranan inci ƙwallaye sosai mutane suyita sha'awa na.

Menene abin sha da ka fi so? Gaskiya abin sha da na fi so ina ga zan iya cewa Fanta. Saboda gaskiya ban gajiya da Fanta ina matuƙar son Fanta. Banƙi bama kullum in zan ci abinci in dinga sha, in sha kafin in ci abinci ko kuma ina cikin cin abinci in ɗan dinga sha dai ina ɗan sha kaɗan kaɗan har in gama cin abinci. Ban ƙoshi da shi kuma ban gajiya.

Sau nawa kake share ƙura? Eh, nakan share sau biyu ko sau uku. Ya danganta da kalan dattin da yayi arana. Mafi yawanci lokacin ƙura ne, lokacin harmattan akwai iska sosai to ƙura yakan shigo. To dole ne ka dinga sharewa. A kai sau biyu ko sau uku in ba ka ba ɗaki zai kaca kaca ko kuma guri duk su yi ƙura suyi datti.

Kafi son coffee ko shayi? Gaskiya na fison shayi saboda na fi jin daɗin shayi mai ɗan madara. Da safe in nasha, in zan karya yakan riƙe min ciki ba kamar coffee ba. Dik da haka coffee dai wata lokacin abun da yasa ban son shi coffee ka san kun sa yana ɗanɗaɗan ɗaci ɗaci kaɗan amma madara, shayi mai madara gaskiya ina matuƙar son shi.

Wane malami kake fi so? A cikin malamai na gaskiya ko wani malamin Hausa. Ina matuƙar son shi sosai saboda yanda yake koyarwa yake da wasa da dariya da barkwanci daban daban. A gurinshi mun koyi abubuwa sosai halayyan ɗan adam yanda za mu yi zamani dangantaka da abokanan arzikin mu da iyaye.

Nawa kuɗin wutar lantarki a wata? Eh, kuɗin lantarkin a wata ya danganta da kalan gidan da kake ko inda kake. In gidan babba ne, matuƙa kuma kana da abubuwa sosai kamar su fridge, TV, talab, uhm, fanka, kettle, abubuwan da suke jan wuta to kuɗin wutan ka zai bambanta da wanda nasu bai da shi da yawa. Amma yakan kai daga dubu goma sama ake biya.

Yaya kake gaishewar, gaishewar mutane? Ya danganta da kalan wa zaka gaishe. In kamun babba ne namiji a waje farko kakan mai sallama kace "Salam alaikum" sai kace mai "ina wuni" inda rana ne kenan. In kuma da safe ne kace mai "ina kwana" sai ku gaisa. In kuma ƙarami ne, ƙarami ne ko kuma daidai sa'anka zaka ce mai "Salam alaikum ku gaisa" sai kace mai "Yi abubuwa, yi aiki". Ya danganta da kalan abotanku.

Wani irin wasa kake yi a waje? Akwai wasanni da dama amma wasan da na fi so matuƙa shine ƙwallo. Da musamman na kan fita ƙwallo da sassafe in je in ɗan motsa jiki, in buga sosai, in dawo in yi wanka sai in huta sai in tafi gurin sana'a. Amma kuma akwai wani wasan kwando shima ina matuƙa, yana matuƙar birge ni duk da dai ban iyaba kuma ban da tsawo sosai amma haka nan nake zuwa.

Kana ci da cokali ko hannu, ya danganta da kalan abincin. In tuwo ne, tuwo gaskiya an fi cin shi da hannu saboda yafi daɗi saboda da miya ne. Ka ci tuwo sai ka dangwala miya. Amma kuma idan su shinkafa ne ko taliya su kuma wannan sunfi daɗi da cokali mai yatsu. Taliya kenan in kuma shinkafa ne cokali wanda zaka dinga kwasowa domin ka aika zuwa baki.

Mene ne yake sa ka yin dariya? Abin da ke sani dariya, kalan abin barkwanci na wasanni haka na yara. Dan musamman a rana nakan kashe awowuna, in je in taƙallan abubuwan barkwanci a wayana na in ɗan ji nishaɗi yakan sani dariya sosai tun ba ma asu TikTok ba ko Instagram.

Kana jurewa barkono mai yaji? Eh sosai, gaskiya nakan jure ma barkono mai yaji, saboda na riga na saba. Na saba cin abinci da barkono mai yaji ya mafi daɗi. In abinci ba yaji, ''sai inji shi tamkar wani iri kamar wani magani nake ci, amma in da ɗan yaji, yauwa, za'a danji daɗi daɗi a baki.

Kana duba kalanda kullum? Gaskiya ba kullum nake duba kalanda ba. Dalili, ba abin da nake yi da kalanda. Indai ba da wani lokaci ba in zan yi wani abu ko kuma za mu daidaita wani abu da wani sai musa rana, sai in na duba kalanda, sai in riƙa kwanaki, sai in gaya mai toh mu sa shi rana kaza, sai in je in duba mu gani in ranar ta kusa toh in ba ta kusa ba sai mu jira.

Kana shan magani kullum? A'a, ba kullum na ke shan magani ba. Dalili mafi yawanci sai mutum bai da lafiya ko kuma akwai wani matsala tukuna ya ke shan magani. Amma kuma ko mutum shan ma yawan shan maganin shi ma yana da illa, dan yana haifar da wasu abubuwa haka.

Yaushe kakeyin wanka? Eh, a kullum gaskiya na kanyi wanka da safe kafin in fita wurin sana'a na. Saboda ka san an ce. Wankan mutum darajan shi. So farai bai kamata ina cudanya da mutane kullum--kullum ba kuma in je musu da datti ba daɗi.

Wani launi kake fiso? Gaskiya launin da na fi so na fi son baƙi. Saboda akwai wani abubuwa baƙaƙe sun fi burge ni, sukan daɗe, basa nuna datti da wuri, kakan yi amfani da su ka jima kaman su riga. Haka mai launin baƙi gaskiya yana da kyau.

Rubutun ka yana da kyau gaskiya. Eh to didda dai an ce dai yabon kai ba kyau amma gaskiya rubutuna yana da kyau. Dalili idan na rubuta saƙon da na rubuta ko kuma in ce yanda nake rubutawa akan gane. Mantukar indai za a iya gane rubutun ka to ai kawai shi kenan yana da kyau. Daman mai wuyan a ce ba za a iya gane rubutun ka bane shine za a ce to rubutun ka akwai ɗan tangarɗa amma indai za ka rubuta a gane kowa ba zai tambaya me ka rubuta a nan ba kowa zai gane hankali kwance to gaskiya rubutun ka na da kyau.

Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali? Gaskiya muryana tana da ƙarfi. Dalili, muryar namiji a koyaushe indai namiji ne muryar shi na da ƙarfi ba kamar mace ba. Dan abin da ya kammance namiji ke nan da na mace. Namiji muryar shi na da ƙarfi, na mace kuma muryar ta a hankali.

Wane irin miya kake ka ya fi so? Mm, na fi so miyan kuɓewa ɗanye saboda gaskiya idan ka haɗa shi da abinci da dama akwai daɗi kuma za ka iya haɗa shi da abinci da dama daban daban kamar su tuwon shinkafa, tuwon alkama, tuwon semovita.

Kana sanya tabarau? A'a, gaskiya ba a kullum nake sanyawa ba. Wani lokacin nakan sa, wani lokacin ban sa ba. Wani lokacin in zan fita in yi tafiya mai nisa a kan keke na ko kan mashin dina, nakan sa tabarau. Ko kuma in naga rana akwai rana sosai, nakan sa tabarau in fita. Amma in yamma ya yi ko dare, nakan cire tabarau in bari.

Yaya kake ajiye kuɗi? Eh ina da gurare daban daban da nake ajiye kuɗi, wata lokacin in kai su banki, wata lokacin in sa kala in ɓoye a cikin kaya na dalilin ina son in yi amfani da shi nan kusa kusa ko kuma saboda in wani abu ya tashi da gaggawa zan yi amfani da wannan kuɗin da na ajiye amma in da yawa ne nakan kai su banki in ɓoye su.

Sau nawa kake goge haƙora? Eh to, ya danganta da ranan, amma mafi yawanci nakan goga haƙora na a rana sau biyu. Da sassafe kafin in karya, sai kuma can dare kafin in kwanta. Shine abu na ƙarshe da zanyi. Nakan goge ne da abubuwa daban daban. Wata rana inyi amfani da brush da maclean, wata rana kuma da rana inyi amfani da asuwaki.

Ina kake son ziyarta? Ina matukar son ziyartan wato makarantan da na gama wato firamari. Saboda a gurin na kan tuna abubuwa da dama lokacin da muke yara. Lokacin mu kan fita ƙwallo, mu kan je tsinko su mangwaro, bishiyoyin. Tamkar lokacin ina ganin gurin matuƙar girma ya ke da shi. To lokacin da nake ziyarta sai in ga gurin kullum ƙara ƙanƙanta suke mun.

Yaya teburin ku a wurin aiki yake? Eh to teburin mu ya kan ɗan da girma. Girman tsahon shi za a iya cewa yakan kai kamar inci saba'in haka. Faɗin shi kuma yakan kai kamar inci arba'in. Dalili in za mu yanka kaya akwai mutane daban daban. Wani za ka ga yana da tsawo to haka za ka shimfiɗa kayan shi ka yanka mishi. Wani kuma za ka ga yana da ƙiba haka za ka shimfiɗa a teburin nan ka yanka.

Kana iya jefa dutse nesa, gaskiya ina iya jefa dutse nesa sosai saboda namijine ni kuma nakan in ina jin ƙarfi sosai a jikina tun ba ma a hannuna ba. Dan in na riƙe dutse kuma gashi ina da mugun seti sosai. In abu na nesa gaskiya in nayi jefa ɗaya, biyu zan ɓaro shi.

Sau nawa kake amfani da internet? Eh to, na kan yi amfani da internet koyaushe a rana. Kusa in ce kullun kullun. Dalili, kullum na kan duba abu daban-daban in ga sabon al'amarin da suka fito a harkar fannin sana'ana ta ɗinki, ci gaban bukukuwan da suke zuwa mana kullum na kan duba hankali a hankali. Zan iya cewa na kan duba a rana ya kan kai sau goma ko fi ma.

Sau nawa kake yanka farce? Ina yakan yanka farce kamar sau ɗaya a sati, wato ran Juma'a kenan. Saboda dalili in na yi wanka in zan fita masallacin Juma'a, nakan je a yanke man farce, wata sa'in ma in tsaya a gurin in yi aski. Saboda yaɗian fiɗaɗi, nakan gama safarce a ran Juma'a sosai.